Tambayarka tana cewa, kana, kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Kwarai da gaske na fi son miya mai zafi. Ai miya mai sanyi bai da daɗin ciwa. Amma ka ga miya mai zafi, habba ma malam. Ka samu da abinci mai zafi da tuwo mai zafi, za ka ta ci ba ruwan ka. Zai yi daɗi kuma. Shi miya mai zafi duniya ne. Na gode. A takaice amsan da zan baka shine na fi son miya mai zafi. Na gode.

Addua ai kusan shine zance rayuwanmu, addu'a na da matukar mahinmanci sosai ga rayuwar dan adam. Duk wanda yake da addini mai nagarta yana addu'a. Kuma akan addu'a muka dogara kuma kullum muna yin addu'a. Kullum ina yin addu'a kuma fata na Allah Ubangiji ya karɓi addu'a na ya ba ni, ya biya mini buƙata na. Wannan shi ne.

Kwarai daga gaske ina lullubawa da bargo. Amma ai shi kasan lullubawa da bargo, eh ya danganta da wane irin season kuke ciki, daga wane irin yanayi kuke ciki. Ka ga kamar yanayin yanzu da muke ciki ana sanyi to a halin gaskiya ina lulubuwa da bargo a yanzu to maka ga sanda muka shiga lokacin zafi ba ra'a sokace kana lullubawa da bargo ba sabida zafi zai ƙaru maka. Za ka ji zafi sosai. Ma ka ga a sanyin ka lullubi da bargo komai za ka ji shi ya koma daidai. To a takaice dai ina lullubawa da bargo amma ya danganta da yanayin lokacin da ake ciki. In a sanyi ne, eh ina yi. Idan kuma a zafi ne, a'a ba na lullubawa. Wannan shine. Na gode da tambayar nan.

Na gode da wannan tambayan. Kana tambaya na akan wani wasa nake son yi ko? Eh, a halin gaskiya dai cikin wasanni na fi son wasan ƙwallon ƙafa ko na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Ina jin daɗin wasan ƙwallon ƙafa. Nakan je na buga, nakan je kuma na gani. Bayan shi kuma sai wasannin cikin waya da sauransu. Akan nan dai wanda muke musu laƙabi da games da sauransu. Duk ina yin su. Sannan ina son waƙan gudu ma. Ina son waƙa. Eh, ina son wasan gudu. Ina son wasan tsalle-tsalle.

To shi ragowan abinci dai idan ya rage nakan iya rufe shi sabida bukatan anjima. Sabida kaga bai kamata ace an zubar da abinci ba. To idan dai har na ci abinci ya rage kuma ni a koshe nake, a gaskiya dai to zuwa nake yi in samu a-dan kwano ya-- na rufe abincin zuwa can anjima idan na sake jin yunwa ko kuma idan akwai wanda ya zo shi yana jin yunwa yana son bukatan cin abincin. To wannan sai a bashi ya ci. Idan kuma babu wanda yake bukata sai can anjima ni din sai in ci kuma hakan bai kasance ba sai in nemo almajiri in bashi abincin ya ci. Wannan shi ne dabian mu kennan abun da muka sani abunda muke yi na ji daɗin wannan tambaya naka sosai. Na gode sai tambaya na gaba.

Menene abin sha da kake fi so? A gaskiya abin shan da nake so suna da yawa. Tantance wanne na fi so abu ne ina ga mai matuƙar wahala. Amma dai sai dai in samaka jerin manya manyan abun da na fi so ina ga hakan a takaice kenan. Kaga dai da fari da irin cikin abubuwan sha ka san akwai abubuwan daya danganci kayan marmari da dai sauransu. Duka wa'innan abubuwan sha sha ne. Amma na ɗaya dai za muce akwai ruwa amma da shike ka san shi ruwa dama can eh shine rayuwa. Komai za ka yi sai da ruwa. Ina nufin komai da komai da ruwan ake yi. So ban tsammanin zai shiga cikin jerin nan ba to sai abubuwan more rayuwa zance kayan marmari ire irensu ayaba, ire irensu abarba, ire irensu kankana, ire irensu mangoro, su gwaiva, su lemu, su lemon tsami, su cucumber ne a'a, su gwaiva ne a'a, su tumatur ne a'a. Kai dai ga su nan suna nan kaca kaca su apple ne da dai sauransu. Sannan kuma sai akwai wanda Already an riga anyi shi an sarrafa shi, an sarrafa shi ana sayar dashi, kamar irin su lemon kwalba kenan. Akwai su hollandia, akwai su five alive da dai sauransu. Wa'innan gaskiya su ne manya manyan a manya manyan kayan marmarin da nake son sha yauwa. Bana shan giya, bana shan duk wani abun da bai halatta a addinina ba. Amma ka ga wa'innan sauran ina shansu sosai. In har dai abu barai bugar da mutum ba ina sha. Na ji daɗin wannan tambaya na gode.

Kwarai da gaske sa hannuna dai yana nan. Zan ce maka idan, idan, idan na yi farin sunana, wato leta M, ina rubuta leta M, sai in yi cicling nashi hakan nan, sai in ja tsakiyan, sai in ɗan buga dot dot guda biyu hakan nan, shikenan. Wannan shine yanayin yanda nake sa hannuna a duk wata takarda wacce take buƙatar saka hannuna. Haka nan nake yin ta a kullum. Idan mun je filin aiki, mu kan sa hannu, wannan shine zai nuna cewa, eh lallai fa yau ka zo, ka zo aiki kuma sannan ka zo aiki a wani lokaci, wanda shi ma lokacin sai ka sa shi a nan. Na gode. Sai tambaya ta gaba.

To, a halin gaskiya dai baran iya ƙidaye so nawa nake da, eh, duba saƙonni a filin aiki ba. Ya danganta ne. Wataran nakan yawan dubawa na wataran kuma ban yawan dubawa sosai. Amma dai aƙalla zan ce ma nakan duba bai ƙasa da so biyar a rana. Saboda kullum ina tare da wayar salula ta a hannu kuma ina amfani da yanar gizo. Shi yasa kuwa nan take nake yawan duba saƙonni a filin aiki na sannan in fita. Na gode da.

Kana sanya bel kuwa? Kwarai da gaske ina sanya bel, wato in na ɗaura kunkumi ko? Kwarai, ai filin aikina dole sai mutum ya ɗaura bel kuma yayi zanzaro. Wannan shi ne filin aikina ke nan ka'idojin. Cikin ƙa'idojin filin aikina ke nan. Akwai buƙatar mutum ya sanya bel kullum, kullum sai na sanya bel sai dai ko a ranan Juma'a sannan kuma da ranar Asabar da Lahadi. Sabida ba ma zuwa aiki ranar Juma'a kuma za mu sa kayan gida ne ba unifom ba. To a wannan hali, baran buƙaci saka bel ba. Amma kaga kamar ace ranar Litinin da Talata da Laraba da Alhamis duka wannan nakan daura kunkumi na in zani filin aiki na gode na ji daɗin wannan tambayar naka. Mu je tambaya ta gaba.

Tambayar ka tana cewa, "Ya nake kare kaina da sauro ko?" Eh to, a halin gaskiya dai, shi mu yanda muke kare kanmu daga sauro anan, mu kan sayi maganin sauro, mu kunna a cikin ɗaki ko kuwa mu yi amfani da abin da muke kiran shi sange, wato gidan sauro kenan sai mutum ya shiga ciki ya kwanta. Ni dai yanzu a halin yanzu kamar misali a yau a cikin gidan sauro na kwana. Acikin gidan sauro na kwana, sabida gudun gujewa sauro, gujewa cizon sauro. Sabida cizon sauro yana jawa zazzabi. To, kaga harka ce ta kula da lafiya. Shiyasa nake yawan shi nake da gidan sauro na in shiga, baruwa na in yi shiru, na gode.

Ƙwarai da gaske ina iya gabatar da rahoto. Dukda dai cewa wannan ba fannin abinda na karanta bane a makaran ta amma a taƙaicin daƙaita wa, zan iya ba da rahoto. Saboda ba da rahoto abu ne mai sauƙi wanda bana tsammanin zai bada wahala ko wani abu. Muddin dai har mutum ya yi karatu zai iya karantawa abu, zai iya karanta abu, zai iya rubutu, zai iya karatu. Yana gani ina ga tsayawa ya bada rahoto. Ba wani abu ne mai ban wahala ba. Saboda kawai tsayawa za ka yi kana karanta kanun labaran da ka ɗauko. Abubuwan da ya faru a, a, wala Allah, ƙaramar hukumar ku, garin ku ko jihar ku kuma ƙasarku kuma wani ɓangare da dama na cikin duniya. To wannan shi ne. Ba da rahoto abu ne mai sauƙi. Zan iya shi kuma sosai sosai. Na gode.

To shide goge haƙori ka san ya danganta. Amma ni dai gaskiya a halin yanzu dai sau biyu nike goge haƙori. Idan na tashi da safe zan kafin in ci abinci nakan goge haƙorana. Sannan da daddare in na gama cin abinci zan kwanta inkoma bacci nakan sake goge hakori na. Toh wannan sune lokutan da nake goge hakori kenan a rana in za a ce a gida a kuwa za a ce guda biyu. Amma wataran takan iya kamawa wataƙila a, a muqaddara tsakar rana ko na yi dogon bacci ka san in mutum yayi dogon bacci ya tashi zai ɗinji bakin shi ba daɗi. To a wannan lokacin nakan ɗauki brush in goge haƙorana. Yauwa su fita tas shi kenan sai in ci gaba da al'amurana. Ko wataran kuma ka ci wani abun da ya sa bakinka jinda ɗaci da sauransu shima a wannan lokacin zaka bukaci goge haƙorinka. Amma a takaican takaitawa shi goge hakori ina yin shi sau biyu a rana.

Ƙwarai da gaske rubutuna yana da kyau kuma mutane ma suna faɗan hakan. Na iya rubutu sosai. Idan na ma rubutu walau ko da wani iri ko ta boko ce ko ta muhammadiyya ce nakan yi ta da kyau sosai. Musamman na muhammadiyya ina iya yin ta ma da hannayena duka biyu. Zan iya ma daga gefen hannun dama na, zan iya ma daga gefen hannun hagu na. Na iya rubutu sosai. Na ji daɗin wannan tambayar.

Haba ai zaman birni na fi so a gaskiya. Shi zaman ƙauye ai bai da daɗi. Zaman birni na ke so gaskiya ni na fi son zama a birni, sai dai shi kuma birni kai dai ko wani ɓangare yana da nashi ƙalubale, yana da nashi kuma daɗin. Kaga shi kamar zaman birni, birni yana da daɗi amma musamman sai in kana da kuɗi. Dan sabida idan baka da kuɗi zaman birni fato zai baka wahala. Shi kuma zaman ƙauye ko baka da kuɗi za ka iya amma fa akwai wasu abubuwan more rayuwa wanda ba za ka samu a ƙauye ba sai ka je birni. To a taƙaice dai zaman birni yafi amma ya kasance kanada kudi sabida shi rayuwar birni rayuwa ce mai tsada. Haba ai zaman birni na fi so a gaskiya. Zaka iya yin rayuwa da kaɗan batare da kana da kuɗi da yawa ba.

Ina bayar da ra'ayi a filin aikina idan aka buƙaci ra'ayina. Idan aka buƙaci ra'ayina, nakan ba da ra'ayina. Zan tashi na yi faɗi gashi gashi yanda, eh, nake tunanin wannan za'a shawo kanlamarin nan cikin sauƙi. Yana yin yanda na yi tunanin hakan ne zai ba wa aikin, eh, mushimma abin da muke cin sun cimma.

Teburinmu na wajen aiki suna nan ne yadda ka san, a sauran tebura na sauran wajajen aikin. Ga suna nan ne jeri-jeri hakan nan. A cikin ofishinmu mun kai mu biyar ne. Teburan mu kuma suna nan da yawa, kowa dai da nashi. Kowa da teburin nashi a gaba da kuma kujerar zama, da kuma kujerar zama. Inda za ka zanna kan teburin kuma sai ka ɗaura na'urar kwamfutan ka wacce kake aiki da ita, sai ka ci gaba da aiki. Wannan shi ne yadda tsarin filin aikin mu, teburan filin aikin masu keke nan a takaice.